Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya shine in sha ruwan zafi, ruwan lifton ke nan, sannan na haɗa da ɗumaman tuwo. Na fi jin daɗin in ci shi.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka ita ce lamba yabo, ta farko wacce ake mana ita ce lamba mai albarka. Saboda kowa ya san wane lamba ita ce tamu kuma ita ake mana lakabi lamba mai albarka.

Wani irin takalami ka fi so? Takalmin da na fi so, shine sau ciki, ma'ana kanvas ke nan wanda zai rufe muka duka ƙafanka, ya rufe duka sawunka. Shine takalmin da na fi so.

Kana yin bacci da rana? A'a, ba na yin bacci da rana saboda ko da rana ina wajen aiki. Idan na fita tun safe sai da yamma nake dawowa. To don ba ni da lokacin yin bacci da rana.

Wane launi ka fi so? Launin da na fi so shi ne launin fari. Na fi son launin fari saboda shiya ke burgewa don duk sutura na ma zakaga duk launin fari ne.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Abin da nake yi da yamma kafin na kwanta shine ina zuwa majalisa, na ne muyi hira da abokaina. Idan muka gama hira sai na dawo gida na kwanta.

Ya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki wasu a yanar gizo Facebook ko Twitter ko WhatsApp muna haɗuwa da su tanan.

Wane irin miya ka fi so? Miyan da na fi so shine miyan kuka, sabida daɗinsa da amfaninsa a jiki yake sa na ke son sa. Kuma na daɗe ina shan miyan kuka.

Kana iya kunna wuta? Ƙwarai kuwa ina iya kunna wuta saboda kullum sai na kunna wuta kuma na fara kunna wuta tun ina yaro ne. In za a yi girki ne nake kunna wuta.

Kana kunna tsaron batiri? Kwarai kuwa ina kunna tsaron batiri saboda idan wayana ya kashe da kasuwan hamsin a cikin ɗari, ina kan kunna tsaron batiri saboda ya daɗe mun ina amfani da shi.

Kana rik'e riga a alji hunka, ƙwarai kuwa ina rik'e riga alji huna, sabida na iye rik'e riga a alji huna kuma kode yaushe ina yin ƙoƙari kaga sa na rik'e riga a alji huna.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da safe gaskiya akan da yamma. Saboda da safe na tashi daga barci bana da wani duk gajiya ya riga ya bi jiki.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Kwarai kuwa ina ƙetare ƙafafu lokacin zama, saboda indai zan zauna na fi so in ga na ƙetare ƙafafu na nafi jin daɗin zama.

Kana iya tsalle igiya? Eh ina tsallake igiya sabida ina da tsalle sosai kuma idan za a yi wasan tsallake igiya, na fi kowa ƙoƙari da kuzari kuma na iya tsallake igiya.

Yaya kike kula da gashinku? Ina kula da gashina sosai. Nakan sa mai masu tsada na wanke gashina, kuma sannan nakan je aski lokaci lokaci ina aski mai kyau.

Kana musafaha da mutane? Kwarai kuwa ina musafaha da mutane saboda ni duk lokacin da naga mutane, ba cin na'i mashi, sallah masu ina jami'in musafaha na ba su hannun mun gaggai sau.

Yaya kake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ne wurin idan tara mutane na jima akan me suke koke-koke, sannan na duba na gani idan na abin da za a yi ne sai mu je mu zauna mu magance ta.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullum ne ƙarfe ɗaya na dare sabida in na zo na kwanta, zan dinga danne-dannen waya ina gudanar da bincike na kafin na zauna kwanta na kwana.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Eh, abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙon gaskiya da riƙon amana, da kuma tallafawa juna a lokacin da kowa ke bukata.

Kana cin citta a abinci? Ƙwarai kuwa ina cin citta a abinci, sabida ina so in dinga cin citta a abinci sabida yajinsa ina jin daɗinsa sosai. Shi yasa nake so in ci citta a abinci.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki saboda ni mutum ne mai son iska sosai. Shi ya sa na sa fanka a rufin ɗaki. Koda yaushe ina son in dinga shan iska.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Kwarai kuwa ina siyan kaya a yanar gizo sabida ni mutum ne mai son siyan kayayyaki a yanar gizo. Don koda yaushe ina kan yanar gizo kuma na iya siyan kayayyaki a yanar gizo.

Kana son gurare masu hayaniya? A'a, ni ba na son mutanen gurare masu hayaniya. Shiya sa duk inda na san zan je kuma da akwai hayaniya ba na son zuwa. Nakan yi daina zuwa saboda in naje guri masu hayaniya, guri hayaniya ma na samun ciwon kaine.

Kana sanya bel kullum? Eh, ina sanya bel kullum. Saboda kullum in zan je wajen aiki wanduna na sai na sa masa bel. Kuma ina da bel kala kala dan ina son bel.

Yaya kake magana, da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ne cikin girmamawa, sanda ina magana ne in saurare su, idan suka gama maganarsu sannan ni na yi musu magana. Kuma muna magana ne cikin matun tawa cikin girmamawa.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki saboda ni kullum idan zan kwanta na fi so na kwana a ciki. Ba na son kwana a waje gaskiya saboda na fi jin daɗin kwana a ciki.

Kana bin ƙa'idodin aiki? Ina bin ƙa'idojin aiki, saboda ni mutum ne mai son bin doka da ƙa'ida. Duk abin da aka ce a yi shi nake yi, abin da aka ce a bari ina barin shi. Ina bin ƙa'idojin aiki.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro sau ɗaya ne a mako, saboda mu tattauna abubuwan da muka samu na cikin wannan makon gaba ɗaya, zai sa muke yin taro sau ɗaya a mako.

Kana ci da cokali ko hannu? Gaskiya na fi son ci da cokali saboda ban son ci da hannu. Dan ko tuwo ma da cokali na ke ci ba na son cin sa da hannu.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? A launin jakata ta kuɗi launin baƙi ne, saboda na fi son shi launin baƙi don kwanaki da na sayi launin fari bini bini ya yi datti.

Kana tafiya kasuwanci? Ƙwarai kuwa ina tafiya kasuwanci, sabi da ni ɗan kasuwa ne. Nakan tafi kasuwanci can kasuwa ƙauye ƙauye. Haka na ke zuwa duk mako na dinga tafiya cin kasuwa ƙauye ƙauye.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin na kwanta. Wodai yaushe idan na kwanta, kafin in kwanta, he na yi karatuna. Sannan nake kwanciya. Ina karatu kafin na kwana.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki. Ina duba saƙonni a aiki ne so kusan adadi. Adadi ana turo min saƙonni sokusan goma a gurin aiki. Ina duba saƙonni a gudan aiki sokusan goma.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne duk ƙarshen mako, saboda lokacin da nake samun dama ke nan na je kasuwa domin na iya sayan abubuwan da zanyi amfani dasu har zuwa ƙarshen wani mako.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Gaskiya na fi son zama a birni, saboda zaman ƙauye lalura ce na ɗauke ta. Kawai ina dai zuwa ne naje na dawo amma na fi son zama a cikin birni.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ai, na, ina amfani da wayana sau da, sau da dama a kullum saboda ina amfani da wayana fiye da sau hamsin a kullum. Dan ni bani da wani abin yi sai amfani da waya. Dan da waya nake harkoki na na kasuwanci.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Muna aiki da kungiya ne cikin yarjejeniya da amince, sabida duk wani aiki da za mu yi musamman da ƙungiya ya kamata a bi shi bisa tsari da ƙa’ida.

Kana iya hawan keke? Ƙwarai kuwa ina iya hawan keke saboda na iya keke kuma tun, tun ina ƙarami nake hawan keke. Dan yan zuma ina da keke idan ina son motsa jiki nakan hawo keke.

Sau nawa kuke wanke tufafi? Ina wanke tufafi ne sau ɗaya a duk wata, saboda idan na wanke shi kafin nan ya dawo kafin wani watan, sai in ƙara wankewa.

Wane malami ka fi so? Malamin da na fi so shine malamin da yake koya mana lissafi. Ma'ana mathematics shine na fi so saboda yanda yake koyar da mu ya iya karantarwa sosai, ya iya bayani.

Kana da sa-hannu a saƙonninku? Eh, inada sa-hannu a saƙonninmu saboda duk wani saƙon da zai shigo akwai sa-hannuna. Dan ni bana wasa, duk wani saƙo zakaga sai nasa hannu.

Wane irin burodi ka fi so? Burodin da na fi so shi ne biredin jovar bired, saboda biredin ne wanda na ke cin shi kuma tsohon gidan biredi ne suna yin shi, yana da kyau, yana da nauɗi daga ƙanshi da kuma daɗi.

Wane launi labulenku suke? Launin da labulayenmu suke launin blue ne, saboda ina son launi blue. Shiyasa na ke so na siyo su launi blue saboda launin suna min kyau a ɗaki.

Kana kunna sanarwar apps? Kwarai kuwa ina kunna sanarwar apps saboda duk wani application da nake amfani da shi, sai na kunna mai sanarwar app saboda na fi jin daɗin amfani da shi, shi dinga sanar da ni.

Nawa sa'o'i kake kullum wayarka? A'a sa'o'in da nake a kullum a wayana shine, a nake kallon wayana kullum shine sa'o'i dubb bayan sa'o'i biyar.

Kuna yin wuta da itace, ƙwarai kuwa muna haɗa wuta da itace saboda mu da itace ma muke girki kullum. Mun saba amfani da itace, haggo be kuma da shi muke amfani.

Ya kake shaƙata lokacin hutu. Gaskiya, inda nake shaƙata lokacin hutu ina shaƙatawa ne a cikin garden dina. Dan ina da garden dinnan nake shiga, babu hayaniya da farko kan tsuntsotsi tsuntsaye da nake son ji, kuma ni kaɗai nake rayuwa a gurin.

Kana son karanta littattafai? Kwarai kuwa ina son karantar littattafai saboda ni ɗalibin ilimi ne, ni koda yaushe ina cikin karatu, ina cikin research, cikin bincike sosai shi yasa bana da wani aiki sai karanta litattafai.

Kana iya rera waƙa? Ƙwarai kuwa ina iya rera waƙa saboda ina rera waƙoƙi sosai musamman waƙoƙi namu na gargajiya sosai ina rera su ina jin daɗin kuma rera su yadda ya kamata.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanka farce sau ɗaya ne a duk mako, shi yasa duk run Juma’a nake yanka farce. Saboda na fi jin daɗin yanka farce a duk ran Juma’a, ina yanka farce sau ɗaya.

Ya ka ke daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa ne gurin sanin muhimmancin aiki. Saboda shi aiki idan ka je za ka yi shi yanda ya kamata rayuwanka kuma ka san rayuwarka ce za ka daidaita shi yanda ya kamata.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina yin cajin waya ta da dare ne a kullum, sabida rana da safe ina aiki da wayan. Idan na yi cajin shi da daddare ya cika to na san zai kai mun har wani daren.

Me kake yi lokacin da ka samu, ka kamu da mura? Abin da nake yi lokacin da na kamu da mura, nakan kiyaye duk wani abin da ya ruwan sanyi, ma'amala da duka abin da zai sa mun mura sannan kuma na dinga shan magani.

Wane gudu na fanka ka fi so? Gudu na fankan da na fi so shine na fi son gudu namba, namba biyar, sabida shi ne ke bada iska sosai.

Kana zuwa gidan fim? Ƙwarai kuwa ina zuwa gidan fim sabida in na kan ɗauki iyalai na mu je gidan fim mu yi kallo da yara na. Dukka mu zauna na yi kallo mu samu nishaɗi.

Kana iya ba da barkwanci, ƙwarai kuwa ina iya ba da barkwanci saboda ni mutum ne mai son yin barkwanci kuma sannan idan muka zauna da mutane, zakaga ina sa su nishaɗi suna dariya.

Wani irin wasa ka fi so? Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Shine na ke samun nishaɗi a cikinsa. Kuma ina son buga ƙwallon ƙafa ko kallo. In je in kalla, nakan samu nishaɗi.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum shine dafa abinci da kuma shara. Su ne nake yi a kullum, saboda kullum bana son ƙazanta kuma ina dafa abincin ce.

Ina kake ajiye makullan ku? Ina saqala makullai na ne a saman durowa na, sabida a nan ne nake ajiye su. Kullum idan zan fita zan ɗaga hannu ne kawai na ɗauka na fita.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli saboda na iya kulle abubuwa kala kala. Idan kaya ne ma aka ɗaure nakan iya kulle shi da kyau sosai.

Kana fi son zama a kujera ko a tabarma? Gaskiya na fi son zama a kujera saboda na fi jin daɗin zama a kujera. A tabarma saurin gajiya na ke yi sosai.

Kana sanya agogo a hannu? Kwarai kuwa ina sanya agogo a hannu, saboda ni ko da yaushe na kanji na sanya agogo. Ina da agogo da yawa wanda nake amfani da su kala kala nau'i nau'i.

Ina raba ayuka ga wasu. Kwarai kuwa ina raba ayuka ga wasu saboda a wajen aiki nine wanda nake zaɓawa kowa ayyukan da zai je yi. Saboda haka ina raba ayuka ga wasu.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Ina rera waƙa lokacin wanka, saboda waƙa ya fi daɗi lokacin wanka. Ba za ka soma ka gama wankan ba, saboda daɗin waƙan kana wanka kana waƙa yana da daɗi.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina sau ɗaya ne a kullum. In na tashi da safe, zan share shi kafin nan na ci gaba da safgogina.

Kana sa turare kullum? A'a, tabbas ni, mutum ne mai son turare sosai. Ina sa turare don kullum bana fita, sai na sa turare. Ina da turarika kala kala masu daɗin ƙamshi.

Me kake ji ranar biyan albashi? Nakan ji daɗi sosai kuma nakan shiga cikin murna sabida ranar biyan albashi idan aka biya ni nakan je nayi buƙatun kaina na siyayya kayan abinci da sauran su.

Kana amfani da matashin wuya? Ƙwarai kuwa ina amfani da matashin wuya. Dan ba na yi yin bacci, sai na yi amfani da matashin wuya. Da shi nake amfani sosai, don jin daɗin bacci.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yanda nake magance matsaloli a aiki shine bana barin matsala ta girma duk ƙanƙanta ta da wur wuri nake yin ƙoƙari naga na magance ta.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Ƙwarai kuwa ina son buɗe taga a ɗaki, saboda ni mutum ne mai son iska sosai. Ina son na samu nishaɗi in ji iska a jikina sosai, shiyasa sa nake buɗe taga a ɗaki.

Ya ka ke jira a layi? Ina jira a layi cikin natsuwa ne cikin kwanciyar hankali. Bana tada hankali na lokacin da nake jira, saboda bana yin sauri. Saboda in kana jira a layi to sai fa layi ya zo kanka.

Kana fin so kayan zaƙi ko gishiri? Tabbas na fi son kayan zaƙi gaskiya akan na gishiri, saboda ni mutum ne ma'abocin aci mai son kayan zaƙi inji abu tai zaƙi sosai.

Kana iya dinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi sosai ma saboda ni mutum ne mai son ɗinka sababbin tufafi. Ina son ɗinki a koda yaushe don nakan jin daɗin sabobbin tufafi.

Kana kunna kendir a gida? Eh, ina kunna kendir a gida, saboda ni bani da wani abin da nake samun haske da daddare, sai kendir. Sai sa ko da yaushe nake kunna kendir a gida.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Tabbas kayan aikin da muke amfani da su ingantattu ne kuma masu ƙarko sosai saboda da kayan daga ingantattun kayan aiki ake aiki mai kyau.

Wanne irin mai kake amfani da shi? Man da nake amfani da shi mai ne. Lemon fresh mai kyau sosai. Yana sa yana gyara jiki da fata kuma da sa ƙanshin jiki.

Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirya ayyukana ne bisa tsarin yanda zan iya kuma ina shirya ayyuka ne yanda zan yi su da kyau domin mutane su zo su gani, su ga abu ya yi kyau.

Kana amfani da kunnen waya? Ƙwarai kuwa ina amfani da kunnen waya saboda idan kana cikin ayuka ko kana yin wani abu, so indai da kunnen waya to zaka ga ba za ka dinga samun ɓata lokaci ba. Komi za ka yi kuma ka amsa wayan ka.

Wane irin tufafi ka fi so? Tufafin da na fi so shine ƙananan tufafi gaskiya, sabida sun fi daɗin sawa, babu takuri a kan ka zo ka sa janfa manya suyi ta damunka.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine ina zuwa ƙwallon ƙafa na jijjiga jiki. Idan na jijjiga jiki, na yi training to ina ƙara samun lafiya.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu sau biyu a kullum. Da safe da yamma sune lokutan da nake tsarkake gidanmu sau biyu.

Kana jin tsoron kwari, ƙwarai kuwa ina jin tsoron kwari saboda kwari irin su kunama abin tsoro ne in suka harbe ka za ka ji zafi kuma da zafi sosai.

Waɗanne app kake amfani da su sau da yawa? App ɗin da nake amfani da su sau da yawa sune Facebook da WhatsApp da Twitter da TikTok. Su ne nake amfani da su da yawa.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Tabbas, dangantakata da shugabar aikinmu dangantaka ce ta fahimtar juna sosai, sabida ya san ni sosai, ya san abin da zan iya. Sabida muna fahimtar juna sosai kuma muna aiki yanda ya kamata.

Kana cimma manufan tallace-tallace kwarai kuwa, ina a cumma manufan tallace-tallace sosai sabida ina tallace-tallacen kayan aikinku a yanar gizo Facebook da WhatsApp.

Kana tauna goro? A'a, bana tauna goro saboda ni goro gani nake kaman tsofaffi ne suke cin goro ni kuma ga ni nan ni ba tsoho bane.

Me kake yi don ƙara aiki? Abubuwan da nake yi don ƙara aiki shine, eh, ina ƙoƙari in ga na daidaita komai kuma sannan na yi abu yanda ya kamata. Hakan ne ke sa nake samun ƙarfin gwuiwan ƙara aiki.

Kana kuka lokacin yankan albasa? A'a, ba na kuka lokacin yankan albasa. Saboda ni idan albasa na gani suna kuka lokacin yankan albasa, ni mamaki suke bani, kuma suma ba ni dariya.

Kana zuwa wurare da wuri ko ah daga baya. Ina zuwa gurare da wuri sabida ni duk inda za a je aka gayyace ni wuri nakan yi ƙoƙari naga na tafi da wuri sabida ni bana son ma ɓata lokaci ko nace zan je daga baya.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa kullum ƙarfe biyar da rabi, saboda da shirya na tafi na je na yi sallah. Da wuri nake tashi na je na yi sallar asuba. Ina farkawa ne kullum da wuri.

Kana samun horo a wurin aiki? Ina samun horo a wajen aiki sosai saboda mu aikin kafin ma a ɗauke, kama aikin ma sai an horaka sannan za'a ɗauke ka an tabbatar da ƙwarewanka.

Kana iya yin iyo, ƙwarai kuwa na iya yin iyo, saboda na iya yin wanka a ruwa. Na ina zuwa rafi in yi wanka da swimming pool. Na iya yin iyo sosai, gaskiya da gaskiya.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum. Ina motsa jiki sosai ma. Na saba motsa jiki zan je in buga ƙwallo. Shine abun da na fi saba.

Kana miƙa jiki da safe? Kwarai kuwa ina miƙa jiki da safe saboda kullum da safe idan na tashi sai na miƙa jikina, na tabbatar da lallai jikina ko ina lafiya ko babu abinda yake min ciwo.

Ka fi son kofi, kofi ko shayi? Gaski yana fi son shayi saboda ni ban dama da kofi ba. Saboda ni da safe zan sha shayi kuma idan zan ci abinci ma da rana ma inda da shayi na fi so a haɗa man da shayi.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? A kullum ina karɓan aiki fiye da su ashirin a rana. In dai gurin aiki na tafi, wani lokacin kuma bai kai ba. Amma dai a ƙalla so ashirin.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ni na fi yin san amfani da tsintsiya mai laushi saboda domin shara ma ka fi jin daɗin amfani da shi. Tsintsiya mai laushi ya fi tsintsiya daɗin amfani.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Masu kyau kyautan da na fi son bayarwa shine kyautan bazata. Kyautan da za ka ba wa mutum lokacin da ya ke bukata shine yafi daɗi.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? Gaskiya yanayin ɗakin da na fi so, na fi son gan ɗaki babba, babban ɗaki da falo babba, ɗaki babba inda zaka sa kayayyakin ɗakin ka kuma za ka samu sauran sarari.

Me kake yi da ragowar abinci? Abunda nake yi da ragowar abinci nakan ajiye a ɗakin ɗumama shi a ci shi saboda bana so na zubar da shi ya lalace ko kuma na ba wa wani ya ci.

Wane irin fim kake son kallo? Gaskiya fim ɗin da nake son kallo shine fim ɗin Hausa na gargajiya, na gida, na ƙauyoyi, na ƙauye kashi nake son kallo.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, abin da nake yi shine nakan ɗauka takarda nai ta karatu na. Na fi son in ta karance-karance in babu wutar lantarki.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh kwarai kuwa ina riƙe lema lokacin ruwa saboda bana son ruwan sama yazo ya jiƙani, ya ɓata ni, ya jiƙani ko ya jiƙa min wayoyina. Shiyasa nake riƙe lema.

Wane wasa kake sanyi? Wasan da nake sanyi shine wasan ƙwallon ƙafa, sabida shi na saba kuma da shine ke buga. Ina buga ƙwallon ƙafa sabida ya zama min wasa ne na motsa jiki sosai.

Yaya kake bikin ranar haihuwa? Ina bikin ranar haihuwa na ne, ina gayyatar mutane su zo su taya ni murna, kuma sannan mace mu sha mu yi walima sosai muna kama guri.

Wane irin kayan ɗaki kafi so? Gaskiya nafison kayan ɗaki manya masu inganci, masu ƙarƙo sosai saboda sune nafiso. Kayan ɗaki manya masu inganci ina jin.

Wane launi idanunku suke? Idanunmu launin farare ne sosai, masu haske ma sosai. Gaskiya idanunmu farare ne launinsu sosai kuma masu haske yadda ba ka tunani.

Kana sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa kullum, saboda ni kullum ma'aboci son safa ne. Ba na yawo da ƙafafu na, haka sai na sanya safa. Ina sanya safa kullum.

Kana kulle ƙofa kullum? Ƙwarai kuwa ina kulle ƙofa kullum, saboda idan na tashi ko zan fita ko da yaushe sai na kulle ƙofa bana barin ƙofa na a buɗe.

Menene yake sa ka yi dariya? Gaskiya abin da ke sa ni na yi dariya shine in ga an zo ana ba ni nishaɗi. In samu nishaɗi ina yin dariya sosai. Nishaɗantarwa na sa ni dariya.

Kana jurewa barkono mai yaji? Gaskiya bana jurewa barkono mai yaji, sabida barkono yana tayar mun da ulcer sosai kuma bana son cin barkono.

Kana duba kalanda kullum? Kwarai kuwa ina duba kalanda kullum saboda kada kwanan ɓataya lissafin kwanan ɓataya ya ɓace mun ina duba kalanda kullum.

Yaya kake tafa? Yanda nake tafawa shine ina tafawa ne da ƙarfi sau biyu yanda ƙaran kuma zai fita kuma shine daidai.

Kana iya tuƙin mota? Ƙwarai kuwa ina iya tuƙin mota, sabida ina iya tuƙa mota. Na koyi mota tun ina yaro, kuma na iya tuƙa mota sosai ma.

Ina kake son ziyarta? Inda nake son ziyarta ina so na ziyarci ƙauyen mu in je na ga yan uwa da abokan arziki. Na jima ban je ba ina so na yi ziyara wannan karen.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali, tabbas muryata tana da ƙarfi sosai, yacce idan na yi kira ko da mutum ya yi nisa sai ya ji.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Inda nake kammala aiki a lokaci, nakan zo ne da safe da wuwwuri lokacin kafin rana ta fito, na fara aikin saina kammala akan lokaci.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne a ƙaramin kwando na bola sannan a ɗauke shi a je a zuba shi a durun babban kwando na waje.

Menene ka ken canza, ka ke son canza a wurin aiki? Abin da nake so na canza a wajen aiki shine in dunga zuwa da wuri. Yana yin da nake zuwa ba a kan lokaci ba.

Yaya kake son zama? Tabbas ina son zama da mutane ba wani kaɗai ba, saboda idan na zama nan kaɗai tunani kawai na ke yi, amma na zama da mutane na kan shiga cikin yanayi na dariya.

Kana da katin kasuwanci? Kwarai kuwa ina da katin kasuwanci sabida da katin kasuwanci na ne nake ba wa mutane adres. Akwai adireshina da numban wayana a jiki.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ne masu ƙaramin ƙarfi wanda suke buƙatar taimako. Na taimaka masu da abin da za su yi amfani na kuɗi ko abinci.

Kana rufe baki lokacin hamma. Ƙwarai kuwa ina rufe baki lokacin hamma saboda babu kyau ma idan za ka yi hamma ka buɗe bakinka kada ƙuda ko wani abu ya shiga ko ka cutar da wani.

Wace biki ka fi so? Bikin da na fi so shine bikin murnar zagayowar ranar haihuwa. Ita ce na fi so sabida yadda ake taruwa.

Me kake siya daga kasuwa? Ina siyan kayan abinci a kasuwa, kuma ina siyan takalma, da riguna da duk wani abin amfani a kasuwa.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet ne fiye da sau ashirin a rana, saboda a nan nake gudanar da kasuwanci na kuma ta intanet.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin damu da nake cikin damuwa, nakan cire kaina a cikin mutane, na ware kaina gefe na yi tunanin mafita.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Ƙwarai kuwa wayata na saita ta a yanda za ta ringa daidaita haske da kanta. Idan na shiga haske za ta yi haske, idan na shiga duhu za ta rage.

Kana kunna Bluetooth kullum? Ƙwarai kuwa ina kunna Bluetooth kullum saboda da Bluetooth nake amfani a kunne na, ina da ƙananan Bluetooth irin na kunne.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayata a cikin Gmail ɗina. Ina ɓoye su a nan gurin saboda gudun ajiya.

Kana sauraron rediyo? Ƙwarai kuwa ni mutum ne mai son sauraron rediyo kuma ina sauraron rediyo don a ban nake sauraron labarai na yau da kullum.

Kana son zama kusa taga? Ƙwarai kuwa ina son zama kusa da taga saboda ni mutum ne mai son iska sosai. Shi yasa nake son zama kusa da taga.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka sau biyu a rana. Nakan yi da safe kafin na fita wajen aiki sannan idan na dawo da daddare nakan ƴi kafin na kwanta.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa aƙalla lita biyu a kullum saboda ina da yawan shan ruwa kuma nake shan lita biyu.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau biyu a kullum. Zan share da safe sannan kuma da yamma ma na ƙara sharewa. Ina share gida sau biyu.

Kana zuwa aiki da lokaci daidai, ƙwarai kuwa ina zuwa aiki akan lokaci sabida bana yarda na yi latti na kan shirya da wuri na tafi da wuri.

Kana fikicin tufafi, kwarai kuwa ina fikicin tufafi? Sabida ni mutum ne mai son fikicin tufafi, sabida duk tufafi na duk na fiya son su.

Kana fison miya mai zafi ko mai sanyi? Na fi son miya mai zafi gaskiya. Bana son miya mai sanyi saboda mai zafi yafi jin daɗin cin abinci dashi.

Ka na iya gabatar da rahoto, kwarai kuwa ina iya gabatar da rahoto saboda ni nayi aikin gida redeyo, na gaba na da rahotanni sosai kala kala.

Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya ba ni da juriyan zafi sosai, saboda ni na fi son sanyi akan zafi. Saboda zafi yana wahalar da ni sosai, ba ni da juriyan zafi.

Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? Kayan ciye-ciyen da na fi so shine nafi so in ganni na yi, na ci gurasa sabida na fi son shi.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki sabida ko nawa na kashe. Indai a wajen aiki ne ina rubuta shi ƙo sabida haɗa lissafi.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ita ce rana mafi kyau a mako, saboda mu kan yi wanka gaba ɗayan mu, mu saka kaya masu kyau domin mu tafiya gudanar da ibada.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Inda nake tabbatar da ingancin aiki shine wayanda kayan aikin da ake kawo wa ingantattu ne, sannan kuma a tsaya a yi shi da kyau, sai aiki ya zama ingantacce.

Kana cin tafarnuwa? kWarai kuwa ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa maganin sanyi yake mun. Kuma ina cin shi, ina jin daɗin cin shi.